Me nene yake sa kayi dariya? Haƙika abubuwa da yawa sukan sa ni nayi dariya, musamman irin ah content na social media da ake yi. Nakan shiga kafar sada zumunta ta TikTok ko Facebook, to a nan nakan ga abubuwan da zasu ɗan sa ni dariya da nishaɗi.

Me kake yi da farkon lokaci da ka isa ofis? To, abu na farko da nake yi inna isa ofis, nakan tsaya na duba wane aiki ne ya cancanci na fara shi. So bayan na duba aikin da ya cancanci na fara, sai in fara aiki gadangadan kawai domin dama abinda ya kawo mu ofis ɗin kenan.

Ka fi son zama a birni ko a ƙauye? To, haƙiƙa zama a birni ko a ƙauye duk abubuwa ne masu daɗi kuma kowanne yana da lokacinsa. So na kan so sha'awar zuwa ƙauye ne a duk lokacin da aka ce yanayi na damina.